Kana iya tuƙin mota? Kana iya tuƙin mota? Eh to, a halin gaskiya yanzu ni dai ban iya tuƙin mota ba. Azzalima ban taɓa tuƙawa ba amma ina da sha'awar in koya in iya mota saboda abu ne mai kyau iyawa. Amma idan Allah ya sa mutum yana da rabon nan gaba idan ya siya, ba wai sai ya nemi wani yana tuƙa shi ba, shi da kansa zai tuƙa kansa. iNa matukar son inga na iya tuƙin mota. Ina son na koya amma yanzu dai abun da ai ke ciki ban iya ba amma ina da bukata in koya in iya saboda nan gaba bamu san me zai zo ba.

Kana zuwa gidan fim? Kana zuwa gidan fim? Eh, na kan je gidan fim. Ina zuwa gidan fim amma ba kasafai nake zuwa ba. Kuma ba wai ina zuwa don kallon kaset bane. Ina zuwa gidan fim don ganin ƙwallo saboda ni ƙwallo kawai nake kallo a gidan fim. Idan ina son kallon fim sai dai na kalla a wayata. Amma in dai ka ganni a gidan fim to na je kallon ƙwallonin saboda ni ma abun da nake kallon ƙwallo ne. Eh wannan kam hakane ina zuwa gidan fim amma na kallo ƙwallo kawai ban da shi kuma ba abun da yake ƙaini. Da dai a baya kai na je ganin kaset ɗin a gidan fim ɗin amma yanzu hanna dai na.

Kana fi son hawan matakala ko lift? Kana fi son hawan matakala ko lift? To ai, in dai ga lift ina ganin ba wanda zai so ya hau matakala in dai ga lift, saboda ai zai sauwaƙa tafiyan ne lift ɗin kuma zai hutar da mutum. Idan aka ce gini mai hawan goma ko ashirin, yaushe mutum zai bi ta matakala yana takawa haryaje saman in da ya ke bukata. Amma idan lift ne, lifter ne cikin minti ɗaya, biyu dai ka isa, ba ruwan ka. So a halin gaskiya na fi son lift dai akan matakala. Saboda lift ai sauƙi ne ga rayuwar ɗan adam kuma kowa yana buƙatar sauƙi a rayuwarsa.

Kana shan madara? Kana shan madara? Hakikanin gaskiya ina shan madara. Ni abokin shan madara ne, ina son madara sosai. Saboda madara yakan taimaka ma jikina kuma abu ne mai daɗi ga bakin. So ina shan madara indai har na samu kam ina sha. Akalla kowane rana ma in zan samu zan sha madara kuma baya mun kowane irin illa a jikina. Kuma yana taimaka mini yana maganin ciwon zuciya, yana maganin ulcers. Gama in na ci borkono ma in ba dai na samu na sha madara ma to bana jin daɗi. Madara dai abu mai kyau ne ga jikin ɗaɗan kuma ni ina matukar son shan madara. Bani da lokacin da wai ga lokacin na na shan madara. Ko wane lokaci in na samu nakan sha.

Kana ba da shawara a aiki? Kana ba da shawara a aiki? Eh, nakan ba da shawara a wurin aikin mu. Saboda idan ka ga ana yin abun da bai dace ba, ya kamata ka kira mutum ka ba shi shawara saboda ya gyara. Hakan ne kawai zai sa aikin da kuke yi ya tafi yadda ake so. Saboda bada shawara ko da ba a wurin aiki ba, ko'ina yana da kyau. Amma fa ba wai kowace irin shawara ba. Shawaran da zai kawo ci gaba a wurin aiki shi ake badawa. Ba wai duk abun da ya zo maka kawai za ka kira mutum ka ba da shawara ba. A'a, za ka kira mutum ne, ka gani wannan abun idan ka ba shi shawara akai zai ɗauka. Kuma idan ya ɗauka zai kawo ma aikin ku cigaba? Sai ka ba shi shawaran da ya kamata.

Kana iya dafa abinci? Kana iya dafa abinci? Eh, haqiƙanin gaskiya ina iya dafa abinci. Bawai ina iya dafawa ba ina dafawa. Saboda idan na tuna lokacin da nake makaranta, ina dafa abinci. An dafa na safe, na rana da na daddare duka. Saboda na fi son abincin dana dafa da hannuna. Bana son na je ina siyan abinci a bakin titi. Ba kowacce irin abinci na kan iya ci ba. So hakan ne ya sa inna tashi na dafa abinci na, na ci kaya na, baruwana da kowa. So ina dafa abinci. Ba tare da na lura da ku wani abu ba.

Kana kuka lokacin yanka albasa, kana kuka lokacin yanka albasa? Eh tabbas nakan yi hawaye idan ina yanka albasa. Idan na zo ina yanka albasa, ina kuka sosai saboda albasa yana da zafi da in kana yankawa dole zai shiga ma ido. Kuma in ka ya shiga ido, ido sai yayi hawaye. Saboda ina yin gaskiya idan ina yanka albasa nakan yi kuka sosai. Har wani lokaci nakan kau da kai ina yankawa saboda yana min zafi a ido kuma ido yana ta hawaye.

Wane launi labulen ku suke? Wane launi labulen ku suke? To labulenmu suna nan da yawa. Ko wane ɗaki da launin labulensa ba wai launi ɗaya ne ba. Launikansu suna nan da yawa. Ko wane ɗaki ka samu akwai labulen ba ɗaya, ba biyu, ba uku ba, so dole ko wane ɗaki launi labulensa daban. A gida dai, sau wannan haka yake. Ba wai labulen kala ɗaya bane, a'a. Ko wane ɗaki za ka samu yana da launinsa, daban da wani ɗaki.

Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? Tow wayana dai gaskiya ina yawan kallon waya. Idan ka ga bana kallon waya dai tokkenan, ko wayan bata hannuna ko kuma babu caji ko kuma babu data a ciki. Amma muddin akwai duka a ciki, taba in kalla waya duk wani lokacin da nake so. To a taƙai, jiya ina kallon waya a rana ya kan kai awa goma sha biyar at least. Ina kaiwa awa goma sha biyar ina kallon waya.

Kana fi son zama a kujera ko tabarma? Kana fi son zama a kujera ko tabarma? Eh, hakika nin gaskiya na fi son zama a kujera. Saboda zama a kujera in ka zauna ba haka ka je ba. In ka zauna a taburma fa lokaci kaɗan ƙafafuwanka za su gaji. Amma wani lokaci na kan zauna a tabarma in ya kamu. Saboda idan kana zaune da mutanen da kake girmamawa suna zaune akan kujera dole kai kuma ka zauna a tabarma. Amma in ba haka ba na fi son zama a kujerana.

Kana iya gabatar da rahoto? Kana iya gabatar da rahoto? Eh to, ni dai ba ɗan rahoto bane. Amma idan ya kama gabatarwan ya kama dole ni zan yi to zan iya gabatar da shi. Ba komai bane. Amma ban fiye son gabatarwa ba saboda ba ɓangaren abun da na karanta bane. Na idan aka bani a kaice dole dole sai na gabatar da shi, to zan tsaya ne in gabatar da shi cikin kwanciyar hankali. Ba tare da wani farga ba. So atakarce dai na iya gabatar da rahoto. Zan iya ba tare da wani ehh bo.

Yaya kake ajiye kuɗi? Yaya kake ajiye kuɗi? To ajiyar kuɗi dai a wannan zamani, ya fi tsaro a ajiye kuɗi a wurin banki. Idan kuɗin suna da yawa dai ya fi kyau ace mutum ya ajiye shi a wurin banki. Tso ni idan ina da kuɗi kuma kuɗin suna da yawa, nakan ajiye shi a wurin banki. Amma idan kuɗi kaɗan ne, wanda zan iya saka aljuhu na in tafi da shi, to hakan nake yi. Amma idan kuɗi ka a banki nake ajiyewa. Idan kuɗin suna nan da yawa gaskiya, saboda ya fi tsaro.

So nawa kake amfani da internet? So nawa kake amfani da internet? To a wannan zamanin da muke ciki, amfani da internet gaskiya bana ma'iya cewa ga lokacin da nake so na amfani da internet kuma so nawa nake. Ina amfani da internet kullum, kowane lokaci. Musamman ma idan akwai internet ɗin kuma ina da data, akwai chaji, to bana barin wayata ta huta. Kullum cikin internet nake. Saboda zamani ya zo, internet ɗin ne kawai yake ɗebe ma mutum kewa. So nakan ɓata lokaci a kan internet sosai, musamman ma wannan, a wannan zamanin da ake ciki.

Yaya unguwarku take? Yaya unguwarku take? Unguwar mu dai unguwar mu ƙaramin unguwa ce, kuma unguwa ce da yake a ƙauye wanda ba babban gari ba ne. Saboda unguwar mu ƙaramar unguwa ce, amma dai akwai mutane kuma unguwarmu a saman dutse yake. Akwai duwatsu sosai a unguwar mu, kuma akwai filaye wanda ba a yi gini ba babu gine-gine sosai a unguwar mu.

Yaya kuke aiki tare da kungiyar? Yaya kuke aiki tare da kungiyar? Ta, idan aka ce aiki za a yi kuma aiki tare da kungiya, to wai wannan aikin yana buƙatar haɗin kai, yana buƙatar gaskiya, yana buƙatar riƙon amana kuma yana buƙatar cika alkawari. Kafin mutum ya aiki da kungiya, ya kamata a same shi da abu huɗu ko uku. Yana da gaskiya, yana da riƙon amana, yana da cika alkawari sannan kuma shi ba rago bane. To idan mutum yana da wannan abu huɗu, zai aiki ko da wace kungiya kuma zai aiki cikin lami lafiya ba tare da ya samu wata tangarɗa ba. Amma muddin mutum ya rasa ɗaya a cikin wannan abubuwa huɗu, to gaskiya aikin bai rai taba tafiya daidai ba.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Me kake yi lokacin da babu wutan lantarki? Wutan lantarki dai a inda muke ba wai ko ina bane akwai wutan lantarki. Yanki yankine ko kuma na ce gari gari ne. Hasali ma mu a garin mu ba mu taɓa gani wutan lantarki ba. Ba mu da wutan lantarki. Idan ka ga wuta a garin mu to, ko dai wutan janareto ko kuma wutan sola. Kowa da janareto da sola kawai yake amfani da shi. Wanda kuma bashi da janareto ko sola sai dai ya yi amfani da power bank ko kuma tochi. Wannan haka abun yake.

Kana da katin kasuwanci? To, ni dai gaskiya bani da katin kasuwanci saboda ni ba ɗan kasuwa ba ne. Ni ɗalibi ne kuma ma'aikaci ne, so bani da katin kasuwanci. Iyakaci na da kasuwanci dai na je na siya ko kuma in siyar abu, amma ni ba ɗan kasuwa ba ne. Shi yasa.

Wane irin fim kake son kallo? Wane irin fim kake son kallo? To, ni dai gaskiya na fi son kallon fim kala uku zuwa huɗu. Na farko, na fi son kallon fim ɗin Turkiyya, gaskiya sun iya shiri kuma fim nasu yana matuƙar burge ni sosai. Sannan na biyu, ina son kallon fim ɗin Koriya. Suma sun iya shiri kuma shiri fim ɗin su na matuƙar burge ni, sai na uku ina son kallon fim ɗin Kannywood. Suma suna ɗan burge ni sai na ƙarshe fim ɗin Nollywood. To waɗannan sune fim ɗin guda huɗu da nake son kallo, kuma dukkansu dai suna ƙoƙari gaskiya.

Kana raba abincin ku da mutane? Kana raba abincin ku da mutane? Eh, na kan raba abinci da mutane musamman ma idan nayi baƙi. Saboda ai karrama mutane ko karrama baƙi abu ne mai kyau. Bara ka zauna kullum kai kaɗai, za ka ringa cin abincinka. To ni asali ma na fi son na ci abinci da mutane kamar maƙwabta, abokai ko kuma baƙi. Saboda bana jin daɗin cin abinci ni kaɗai. Na fi so dai a ce mun zama mu uku ko biyu ko huɗu haka sai mu haɗu sai mu ci abinci. Hakan na ke fin jin daɗin in zan ci abinci dai yawa, amma in dai ni kaɗai ne to abincin ma ba wai jin daɗin cin sa ne ke yi ba sai dai ina ci kawai saboda ba yadda na iya. Amma dai raba abinci abu ne mai kyau musamman ma ga baƙi. Karrama baƙi ai yana da kyau.

Wane irin wasa kake fi so? Wane irin wasa kake fi so? To ni dai a cikin wasan da nake so gaskiya, na fi son wasan tsere-tsere da tsalle-tsalle. Shi ya sa ma nake son kallon ƙwallo saboda akwai tsalle da tsere a ciki. Kaman tseren dawakai, tseren mutane. Abun da dai ya shafi tsalle da tsere shine na fi so a cikin wasa. Shi ne kuma abin da yake burge ni zan iya kallo har bana gajiya. Amma sauran wasan bana son shi. Wayan nan ne sune abun da na fi so a cikin wasa. Wasan da akwai tsalle a cikinsa da kuma wasan da akwai tsere a cikinsa. Shi ne wanda yake burge ni, wanda kuma nake kallo sa hankali na a kwance.

Ina, ina kake son ziyarta? Ina kake son ziyarta? To ni dai wurare huɗu zuwa biyar ne na fi son kai ziyarana wurin. Na farko, na fi son in kai ziyara zuwa asibiti wurin da zan je in duba marasa lafiya saboda akwai ɗimbin ladabi haka sannan kuma zumunci ne. Na biyu kuma ina son kai ziyara makabarta inda ƴan uwa suke kwance. Na uku kuma na so na kai ziyara gidan marayu waɗanda suka rasa iyayensu suna hannu wasu. Zan je in ga yanayensu yake, wane kalan abinci ake ba su. Na huɗu kuma na so na kai ziyara wurin ƴan uwa da abokan arziki waɗanda suke wani anguwa ko wasu gari da ba da gari mu ba.

Dangantakar ku da shugaban aiki. Yaya dangantakar ku da shugaban aiki? To halin gaskiya de dangantakar mu da shugaban aikin mu, muna da kyakkyawan dangantakar tsakanina da shi. Yakan girmama ni, ni ma nakan ba shi girmaman shi. Idon ya sa ni aiki kuma ina tsiyawa na ga nayi aiki tukuru saboda in faranta mishi. To mutumin ne, mutumin mai kirki da kyan hali, ga kyauta ga kuma girmama naƙasan shi gaskiya yana da kyan hali sosai. Yana da far'a da mutane kuma baya tsawatarwa ga ma'aikatansa. Ga shi kuma mai addini ɗarikon amana. Ina matuƙar jin daɗin aiki a ƙarƙashinsa saboda mutumin kirki ne.

Ko wane launin jakarar ku takuɗi. Kowane launin jakarar ku takuɗi. To, kuɗin kasar mu dai kuɗin duka launin ɗaya ne. Wato kowa ne kala da launinsa. Tun daga nera biyar har zuwa dubu ɗaya kowa ne kuɗi akwai launinsa. Kuma jakar mu ba ta da wani launi. Iya ka cin launin kuɗin dai shi ne launin da muke amfani da shi.

Wane irin ƙasa gidan ku yake dashi? Wane irin ƙasa gidan ku yake dashi? To, a haƙiƙanin gaskiya, zan iya cewa garin mu duka ƙasan iri ɗaya ce. Ba wai na iya gidan mu kawai ba, garin mu duka ƙasan kala ɗaya ce. Duk inda ka je ko wani gida ka je, za ka samu jar ƙasa ce a gidan, saboda.

Wane fure ka ke fi so? Wane fure ka ke fi so? To a hakikanin gaskiya wannan kalmar ta fure ban san me ma take nufi ba. Yau ce ranan farkon da ta taɓa jinta. Ban san abun da take nufi ba, bille ma har na iya faɗa wane kalan fure ni nake so. Tun da dai ban san ma'anarta ba, ba yadda za ai na faɗa wane kala nake so. Wannan shine zancen gaskiya kenan.

Me nene kake ji tsoro? Me nene kake ji tsoro? Toh abubuwan da suke bani tsoro suna nan biyu wa. Ba zan ma iya lissafin su ba, suna nan dayauwa. Amma dai farko amma sai na naɗa a dangam. Abin da na fi ji tsoro shine Ubangiji na wanda ya halicce ni. Shine farko, inabi kuma ranar da zan tsaya gaban shi. Na uku kuma ina tsoron ƙwanceyan ƙabari. Idan aka zo nan duniya kuma a dabbobi ina tsoron maciji gaskiya sosai. Sannan ina tsoron.